Ba kullum nake shan magani ba gaskiya. Ina shan magani sai in ji kamar ciwon kai. Ciwon kai ɗin ma wata rana in ciwon kai ne wanda bacci zan yi ko kuma kamar yunwa ne haka shine nake shan magani. Sai kuma mura in ina mura ina shan magani saboda wata ran kamar in da daddare zan yi bacci to ina iya shan magani saboda, ah, iya abun dannawa. In tashi lafiya Allah don in ban sha maganin ba da safe lokacin sanyi zan iya tashiwa da mura. So wannan shine lokacin da nake shan magani amma gaskiya ba kullum nake shan magani ba. Eh, saboda yawan shan magani ma shi ma yakan iya sa wani ƴan ƙananan cuta a jiki. Ba wai daga komai mutum ya ji a jikinsa kawai zai sha magani ba gaskiya ne ba kullum nake shan magani.

Yanda nake gaishe mutane shine in naga mutum babba yana zaune ko in yana wucewa. Nakan iya in zo in sunkuyawa in gaishe shi, in ce mashi in na kwana, ya tashi lafiya ko ta tashi lafiya. Ya in ma mutum bai da lafiya sai in ce ya jiki, Allah ya ƙara sauƙi. To haka nake gaishe da mutane gaskiya.

Eh ina son dafa kwai mana, saboda ba koyaushe ba dai gaskiya musamman inda na dafa, inda zan ci wani abinci da ake kiranshi ɗan wake to dafaffen kwai ake ci dashi gaskiya. Sai kuma in babu mai sai in dafa kwai, don mai dashi ake soyawa. So ina dafa kwai in zuwa ruwan zafi, ina zuwa ruwan zafi sai in wanke kwai ɗin da gishiri saboda jikin mataranya kan iya ɓacewa da kashin kaza to sai in sa shi a ruwan. Ina sa sai in zuba gishiri a ruwan, in barshi da minti goma haka.

Abunda nake ci a wurin aiki shinkafa da wake gaskiya ban cika cin wani abinci ba ko kuma inci wake zalla ko kuma in ban samu waƴan nan abubuwa ba in saya biredi da lemu, lemun kwalba ko na roba in sha. To gaskiya ba komai nake ci a wurin aiki ba yauwa.

Eh ina shan ruwa mai sanyi saboda ban jima ba da na sha ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa mai sanyi musamman lokacin zafi in na fita nayi yawo a rana na danje nayi wasu abubuwa. To mutum yakan iya jin ƙishin ruwa. Lokacin zafi ruwa rana na jan ruwan jikin mutum shiyasa nake shan ruwa kuma ruwa mai sanyi shine zan sha. Lokacin sanyi ma ina shan ruwa mai sanyi gaskiya amma ba sosai ba. E kuma baya min wani illa dai yana dan sa mura dai ina sha ruwan sosai amma dai gaskiya a lokacin zafi ina sha ruwa mai sanyi baya sani mura.

A'a ni kam bai fi sau ɗaya nake kallon madubi ba. Bana ma kallon madubi sosai gaskiya don saboda ni ba na mace ba ne. Eh, nan mata ne suke yawan kallon madubi gaskiya sosai. Amma namiji ba wani son kallon madubi ba saboda ba wani kwalliya namiji yake yi ba. Namiji in ya yi wanka kawai shi ke nan. So ni ban cika son kallon madubi sosai ba gaskiya. Sai dai ko in duba kaina a waya, in ɗauko hoton kaina, in yi selfi shi ke nan.